Eh ƙwarai da gaske na iya amfani da kwamfuta wato na urame kwalba. Nakan iya sarrafa ta na abubuwa da dama wanda na koya ne a makaranta a gurin malaminmu da yake koyar da mu Computer Science.

Eh ƙwarai da gaske, ina sanya agogo a hannu domin agogo yana ɗaya daga cikin kayan wanka wanda suke tabbatar da eh kana wanka. An san nan kuma ana sashi ne saboda duba lokaci, na biyu kenan.

To a gaskiya a wata na kan iya biyan kuɗin wutar lantarki wanda aƙalla suke rubuta mun dubu goma sha biyar, abin da ya kamata na dinga biya kenan a wata na wutar lantarki ina biyan dubu sha biyar.

Toh gaskiya ni dai nafison miya mai zafi akan mai sanyi. Dalili ko shine miya mai zafi gaskiya tana da daɗin ɗanɗano, sannan kuma takan ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Wannan dalilin ya sa na wasa miya mai zafi kan mai sanyi.

A'a gaskiya bana sanya tabarau domin ina gani da idanuna garau. Bana sanya tabarau, tabarau ana sanya shine yayinda ake ciwon ido ko kuma likita ya ayyana maka dinga sawa.

Eh ƙwarai da gaske. Ina da Wi-Fi a gida wanda nake amfani da shi domin a saduwa da intanet. Wanda na siyi shi ne a harbar na lokacin da ina aiki amfani da Wi-Fi.

Abincin gargajiya da na fiso shine, na fi son tuwon shinkafa da miyar taushe. Wannan shine abincin gargajiya da na fiso kwarai da gaske. Domin yana da ɗanɗano sosai da sosai sannan kuma yana da daɗi. Shi ne abinci.

A gaskiya wasan da nake yi a waje shine ina yin wasan ƙwallon ƙafa domin shine wasa mafi daɗi a guri na sannan kuma shine mafi soyuwa. Shiyasa nake yin wasan ƙwallon ƙafa a waje.

Abinda nake yi dan yin nishadi shine nakan yi wasan kwallon kafa domin nishaɗi. Domin shi wasan nan yana bani nishaɗi ƙwarai da gaske shi yasa duk lokacin da nakan ji bakin ciki nakan yi wasan kwallon kafa ya bani nishaɗi.

To abincin da yake sa ni jin daɗi ƙwarai da gaske shine tuwon shinkafa da miyar taushe. Wannan shine abinci mafi daɗi a wurina sannan kuma shi yake ba ni nishaɗi ƙwarai da gaske. Shiyasa na ke cin abinci tuwon shinkafa miyar taushe.

Yadda na ke son dafa ƙwai, shine nakan so in dafa shi ne ɗanyensa in sa shi a cikin ruwan dahu sosai saboda yana da matuƙar daɗi sosai da sosai. Lokacin da ƙwai aka sa shi a ruwa ya dahu yana matuƙar daɗi.

Kafofin yaɗa labaran da nake amfani da su shine sun haɗa da BBC Hausa, da Prime Trust, domin su ne kafafen yaɗa labarai da nake saurara, saboda muhimman labaran da suke sawa a ciki.

Eh ƙwarai da gaske, ni da gaskiya ba na tauna goro. Dalilin ni ba tsoho bane, sannan kuma ba a bani shi a matsayin magani ba. Ba na tauna goro saboda kwata-kwata ma ni baya burge ni gaba ɗaya, shi yasa ba na tauna.

Eh ina koyan wata yare, bayan yaren da nake yi na Hausa nakan yi ƙoƙari in koyi yaren Larabci sannan na kuma Turanci. Wannan sune yarurruka guda biyu da nake kan koyo bayan yaren da nake yi na Hausa.

Eh ƙwarai dagaske, ina da manufa na wata-wata wanda nake, manufar ita ce nakan yi ajiyar kuɗi duk ƙarshen mako wata-wata domin uzuri na yau da kullum wanda kan iya tasowa wanda ban shirya mai ba.

Eh ƙwarai da gaske. Ina son abinci mai yaji domin ni na taso ina cin yaji ne, yaji kuma yana da matukar daɗi a wurina. Ahi ya sa nake son cin abinci mai yaji domin ɗanɗanon yaji yana mitige ni.

Eh ƙwarai da gaske ina ajiye kwafin bayanan mu domin ajiye kwafin bayanai yana da matuƙar muhimmanci a wurina. Sai sa nakan yi ƙoƙarin ajiye kwafin bayanan mu domin hakan yana da matuƙar muhimmanci saboda tsaro.

Kayan aikin da nake amfani da su shine na kan yi amfani da wato na'ura mai ƙwaƙwalwa, sannan kuma na kan yi amfani da tab domin ina aiki da su a wajen kayan aiki.

A'a gaskiya bana cikin tufafi domin ina da tufafi gaskiya da yawa wanda nake tabbatarwa iya cewa bana cikin tufafi saboda tufafina suna da matuƙarya yawa. Bana neman tufafi a gurin wani.

A'a gaskiya bana shuka tsire-tsire a gida. Dalili kuwa shine shuka tsire-tsire a gida yakan kawo sauro. Wannan dalili yasa nakan kare kaina daga sauraye nakan ƙin shuka tsire-tsire.

Eh ƙwarai dagaske, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin hakan yana da matukar muhimmanci a wurina. Shiyasa nakan sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda haka yana da matukar muhimmanci.

Eh, ƙwarai da gaske wayata tana daidaita haske da kanta domin tana auto brightness ne wanda hakan yake taimaka mata domin ta saita haske da kanta ta rage haske lokacin da take ake buƙata ko ta ƙara.

To ƙwarai da gaske, me zai hana a sha madara. Ina matuƙar son madara sannan kuma ina shan madara. Domin madara tana da matuƙar daɗin ɗanɗano wanda takan ƙara lafiya a jikin ɗan adam shi yasa nake shan madara.

A gaskiya ni na fi son shayi akan kofi domin shayi yana da matukar ɗanɗano mai daɗi wanda yafi na kofi, shiya sa nake son shayi saboda alfaninsa a jikin ɗan adam.

Eh ƙwarai dagaske ina iya hawa keke, domin ina iya hawa keke tun ina ɗan ƙarami. Na wanda aka saya min keken hawa har aka koya min shi tun ina ɗan ƙarami. Yanzu na kan iya hawa keke a aike ni na yi tafuya.

Abin da nake shirin yi a karshen mako shine ina shirin in tattaro dukkan wasu 'yan uwana mu yi taro. Domin haka yana da matukar muhimmanci a gurina wannan shine abin da nake shirya yin karshen mako da zanyi.

Babban nasarar da na samu a aiki shine na samu ƙarin girma daga matsayin ordinary a officer. Na koma vice wato mataimakin shugaban gurin aiki.

A gaskiya ne na fi son zama a kan tsayuwa domin zama na fi jin daɗi kwarai da gaske yayin da na zauna. Sai sa na fi son zama a kan tsayuwa. Hakan yana taimaka min ƙwarai da gaske na ji ni na yi daidai da cikin kwanciyar hankali.

Sabulun da nake amfani da shi, ina amfani da sabulun Dettol wanda ake cewa sabulun salo. Saboda sabulun yana da matuƙar daɗi sannan kuma yana wanke datti shiyasa nake aiki da wannan sabulu.

Mudubi gaskiya muna da mudubi kwaya biyu ne a gida wanda mukan yi amfani da su. Wannan mudubi mukan yi amfani da su domin duba kanmu yayin da mukai kwalliya ko mun yi kyau a'a ko kuma ba muyi kyau ba.

A gaskiya na fi son kayan zaki, saboda kayan zaki ya fi ɗanɗano sannan kuma ya fi daɗi. Sai sa na fi son kayan zaki akan kayan gishiri domin ni kan na fi son kayan zaki saboda lafiyar ƙarin jiki.

A wajen da nake bada ra'ayi aiki shine duk lokacin da aka zo aka tambayi ra'ayina aiki nakan bayarwa iya gudummawa ta domin in taimaka in bada gudummawa a gurin wannan aiki don mu ci gaba.

Eh ƙwarai, da gaske ina shan ruwa mai sanyi. Domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen ƙara lafiya da kuzari ga ɗan adam yayin da yake cikin zafi. Shi yasa nake shan ruwa mai sanyi domin ya sauƙo da ni.

Eh ƙwarai dagaske ina mika jiki da safe. Domin mike jiki da safe na da matukar mahimman ci saboda zakaga yana taimakawa kwarai da haske da kuma mikewan jiki.

Eh, ƙwarai dagaske. Ina son buɗe taga a ɗaki domin buɗe taga a ɗaki yana da matuƙar muhimmanci saboda shan iska sannan kuma da ganin abin da ke faruwa a waje kana cikin ɗaki.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine nakan yi kokari wannan ragowar abincin na ba wa almajiri wato mabukaci a yayin da yake wannan bukata. Nakan ba da shi ne domin shi ma wannan mai bukata ya samu ya ci.

A gsakiya nakan share ƙura sau biyu ne a kowace rana. Na farko ina tasa daga bacci, sannan kuma na biyu ina dawo guran aiki da misalin karfe hudu da rabi nakan yi ƙoƙari na yi shara.

Eh ina amfani da matashin kai guda biyu ne domin matashin kai guda biyu yana matukar taimakawa mun don samun kwanciyar bacci mai dadi. Nakan sa ɗaya a ƙugu na sannan ɗayan kuma nakan sa a pillow.

Ah, lokacin da nake cin abincin dare shine na kan ci abincin dare da misalin ƙarfe goma na dare, wani san kuma misalin ƙarfe tara domin lokacin ne ya dace min na ci abinci kafin na kwanta.

Eh ƙwarai da gaske ina sanya hula domin a hula kalma ce mai matuƙar muhimmanci wanda mu muke sanya hula domin ƙara ado a yayin da mukai wanka ko mukai kwalliya.

A'a gaskiya bana son gurare masu hayaniya domin ni kanta bana son hayaniya sosai. Shiya sa duk inda akan yi hayaniya nakan guje mai domin gurare masu hayaniya sukan takura min wajen samun natsuwa yayin yin tunani.

Eh kana yin wanka cikin zuciya. Muna yin waka cikin zuciya domin waka cikin zuciya ina yin ta ne lokacin da masoyiya ta ta koya mun na kan yi bege cikin zuciya ta ba tare da wani ya ji ni ba.

Eh ƙwarai da gaske ina cije farce. Duk lokacin da aka yi min wani abin ɓacin rai ko kuma abin mamaki nakan cije farce, ina mamaki, ina cewa kai ya aka haka ta faru yayin da nake kan cije farce.

Eh ƙwarai dagaske ina rike riga aljuna yayin da zan fita aiki domin hakan yana da matuƙar muhimmanci. Wannan riga da na sa aliju na kan yi aiki da ita yayin da na fita gurin aiki a kwanciyar hankali ba tare da ni mota ba.

App ɗin da nake amfani da su a wayata sune sun haɗa da wato WhatsApp shine mafi yawa app da nake amfani da shi da yawa saboda ina karɓar saƙonni da tura saƙonni.

Ƙwarai da gaske ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Domin ƙetare ƙafafu lokacin zama yana taimakamun ƙwarai da gaske wajen samun natsuwa da warware ƙafata yayin da nake zaune.

Inda nake tsara ayyuka da suka fi mahimmanci, shine nakan ware muhimmin lokaci da nake a nitse. Nakan tsara, nakan tsara lokacin da nake muhimmi a nitse domin hakan yana matukar tema kamun na samu nutsuwa don in tsara mahimman ayyuka akan lokaci.

Eh ƙwarai da gaske ni nakan iya ɗinka tufafi domin ni tela ne. Ɗinka tufafi ba wani abu bane a gurina. Nakan iya dinka tufafi na sanya ko kuma ba wasu su sanya. Domin haka yana da kyau.

Lokacin da nake wanke kayayyaki shine nakan wanke kayayyaki na ranar Lahadi na karshen kowane mako domin shine lokacin da nakan yi wanke wanke, domin haka yana da matukar muhimmanci.

Yanda nake ƙoƙari nake koyon fasaha sabo shine duk lokacin da fasaha sabo ya zo, na kan maida hankali ƙwarai da gaske wajen koyon wannan fasaha, a gun wanda suka iya ta, na cire girman kai in je su koya min domin hakan yana burge ni.

A gaskiya na fi son bus akan tasi domin bus tafi daɗin tafiya sosai da sosai. Yayinda kuke tafiya, zaka samu abokan hira a ciki har ku tattauna abubuwa masu muhimmanci.

To gaskiya ne dai inda nake son ziyarta shine nakan so in ziyarci wato garin Saudiyya wato Makkah da Madina domin ina so in je in gai, in je in yi sauke farali.

Eh ƙwarai dagaske ina biyan kuɗi ta waya, domin hanya ce sabuwa ta fasaha wadda za ka iya biyan kuɗi kana zaune ta wayarka ba tare da wani tashin hankali ba.

A gaskiya dangin mu, yawan dangin mu a gida aƙalla sun kai guda goma sha biyu. Muna da matuƙar yawa sosai da sosai wanda mun kai sha biyu a cikin dangin mu wanna maza da mata.

To dai ni dai yadda nake karɓar baƙo shine nakan karɓi baƙo da matuƙar girmamawa yadda aka koyar da mu a addininmu ba tare da nuna bambanci ko a wani abu ba.

Yadda jadawalin aikin mai kyau shine mukan tsara aikimu a jadawalin aiki mai tsari mai kyau domin gabatar da shi cikin kwanciyar hankali da kuma natsuwa yadda ya kamata.

Gaskiya ne ina kwana a katifa ne a ƙasa wato ba a gado ba ko in ce a gado ne sanda katifa ce domin tana da matakan laushi. Na siya ta ne domin na tace tataimaka min mawa wajen kwanciya.

A ni duk cikin malamaina gaskiya na fi son malamin maths. Wato Malam Abdullahi malami ne mai matuƙar ƙwazo. Shi ne ya koya mana mathematics domin ya iya koyarwa kuma ya iya ma'amala.

A gaskiya na fi kuzari da safe ba da yamma ba. Domin kuzari na da safe yana da matuƙar yawa wanda da safe nakan yi saboda ina motsa jiki yakan bani kuzari ƙwarai da gaske wajen gabatar da ayyuka.

Eh ƙwarai da gaske ina jin kutsorin ƙwari, musamman ma ƙwari irin su maciji da kuma ƙunama masu cutarwa. Wannan ƙwari suna matuƙar tsoro saboda suna cutarwa sukan yi cutar lafiya.

Eh ƙwarai dagaske ina iya jefa dutse nesa domin da ta so ta. Ina ɗan ƙarami na yayuna suna koya min yadda ake jefa dutse nesa wanda muka zuwa mu ya go mangoro ko kuma muje dubino.

Eh ƙwarai da gaske ina amfani da ruwan rijiya in ta kama, wanda na kan yi wanki ko in wanke wanke da shi. Amma gaskiya ban fiye shan cikin ruwan rijiya ba domin tsabtar sa ba ta yi.

Yanda yake shirya ayyuka shine na kan shirya ayyuka ta tsari da yadda ya kamata domin duk lokacin da a na ce ina da aiki na kan shirya shine da yadda ya kamata ya gudana cikin kwanciyar hankali.

Eh ƙwarai dagaske ina iya, ina da amfani da ajiyar yanar gizo domin haka yana da matuƙar mahimmanci wajen ajiya yanar gizo saboda tsaro sannan kuma da ajiyewa cikin aminci.

To gaskiya ni dai nisan da na ke tafiya a kafa na kan iya tafiyar nisan kilomita biyu zuwa kilomita biyar a ƙasa wanda, wanda ba tare da na gajiya ba. Wannan shi ne nisan kilomita.

Yadda nake magance damuwa a aiki shine duk lokacin da nake damuwa aiki nakan yi ƙoƙari na magance damuwa a aiki wajen ɗauko wayata na hau online domin in kalli bidiyoyin abun dariya.

Gudu na fanka da na fivso gaskiya na fi son gudun fanka namba uku domin shine gudu wanda yake da tsari ba tare da hayaniya ba sannan kuma sanyin bai yawa ba kuma ƙarar fanka ba ta ƙurama ba.

Eh ƙwarai da gaske ina kunna tsaron bature domin tsaron bature yana da matuƙar muhimmanci wajen ba da kariya daga abubuwa marar bambanta shiyasa nake kunna tsaron bature domin tsaro.

To gaskiya, mude irin ƙasar da gidan mu yake da shi ƙasa ce wadda ake cewa jar ƙasa. Domin guri ne wanda yake da birji shine yanayin ƙasar gidan mu wa to jar ƙasa.

To, gaskiya nakan iya kallon madubi sau ɗaya ne a rana domin duk lokacin da aka ce na yi wanka zan fita, iya lokacin da nake duba madubi kenan. Don haka in na dawo ba ni ba ƙara duba sai washe gari.

Ah gaskiya kalan furen da na fi so shine na fi son fure kala wato ja ha da fari a haɗe. Wannan fure na matuƙar burge ni sannan kuma yana da kyau sosai da sosai ne.

To gaskiya ni dai nakan goge haƙora na sau ɗaya ne a kowane lok—a kowace rana. Domin a lokacin da na tashi da safe, naka shi ne lokacin da nake goga haƙora na sosai sai da sosai.

To mude gaskiya, a ƙaryarte bamu da wata namba mai albarka dukkan wasu nambobi masu albarka ne a garinmu. Bamu hanyar yankewa, lokaci ɗaya mace ita ce namba mai albarka dukkan nambobi masu albarka ne.

Toh wai da ake aiki tare da ƙungiya gaskiya ina matukar jin daɗin aiki da kungiya domin aiki da kungiya kan taimakama ƙwarai da gaske ka ƙara samun fasahohi da dama daga wurin waɗannan wan da kuka yi aikin.

Eh, kwarai da gaske ina sanya safa kullum. Domin sanya safa kullum yana matakar taimaka min sosai da sosai wajen samun kare kai daga sanyi yayin da ake sanyi.

To gaskiya irin wayar da nake amfani da shi ina amfani da wayar Redmi ne domin waya ce mai matuƙar muhimmanci sannan kuma tana da quality shi yasa nake aiki da wayar Redmi Note 15.

Eh ƙwarai da gaske ina sanye tunatarwa domin ayyuka domin haka yana da matuƙar mahimmanci ya saboda suna sanar da ni a yayin da nake son gabatar da wannan aiki ba tare da lokaci ya ƙure ba.

Ƙwarai da gaske ina riƙe lema lokacin ruwa domin lema tana matukar taimakawa domin kare ka daga jikewar ruwa yayin da ake ruwa ka kunna ta takan taimakawa wajen kar ka jige.

To takalma gaskiya ina da takalma kamar guda huɗu ko uku a taƙaice ina da wanda nake sawa ran sallah sallah, sannan kuma akwai na Juma'a, Juma'a akwai na yau kuma a cikin gari da na yau a gida.

Eh ƙwarai da gaske ina iya dafa abinci, domin dafa abinci a wurina ba wani abun babban ba ne domin ina iya dafa abinci saboda na koyi iya dafa abinci a gurin mahaifiyata da ta koya mun.

To, yadda unguwarmu take shine unguwarmu tana da matukar tsari sannan kuma lamarin su akwai abin birgewa domin ba ma hayaniya kuma ko da yaushe kan ma a haɗe yake da juna gaba ɗaya.

To gaskiya, ni dai ba ni da ƙayyadadden lokacin da nake amfani da wayata. Domin kowane lokaci nakan yi amfani da wayata saboda tana taimaka min ƙwarai da gaske wajen gabatar da ayyukana na yau da kullum. Wannan shine yadda nake gabatar da ayyuka da.

Eh, gaskiya a cikin kayan marmari, kayan marmari da na fi so shi ne na fi san tuffa. Domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so, shi yasa nake son tuffa ƙwarai da gaske a cikin duk kayan marmari.

Gaskiya nakan ƙidaya kwanaki a kowane lokaci da nake ai, saboda ƙidaya kwanaki yana da matuƙar muhimmanci da sanin abin da wace rana take tun karowar ka gobe da kuma me zaka tanada.

Inda nake ajiye hotunan wayata shi ne nakan ajiye wa a photos, domin nan ne wurin ajiyar hotuna saboda haka yana da matuƙar muhimmanci yayin ajiya saboda tsaran da suke samu a wannan photos ɗin.

Eh ƙwarai dagaske ina sanya turare kullum, domin sanya turare yana da matuƙar muhimmanci wajen ƙara kwalliya gareni shiyasa nake sanya turare. Don lokacin da zan fita nakan yi ƙoƙari in sanya turare.

Eh gaskiya sau in kallon wayata ba ni da ƙayyadadden lokacin da nake kallon wayata domin ina iya sa'a goma sha biyu ina amfani da wayata ba tare da gajiya ba.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da riƙon amana. Wa'annan abubuwa su ne abu mafi muhimmanci a kasuwanci, inda za ka riƙe gaskiya da riƙon amana a kasuwanci ƙwarai da gaske za ka samu ci gaba.

Gaskiyavan haife ni a watan, wato August ne, wato watan ruwa, wato wata na takwas kenan a cikin shekara. Shine watan da aka haife ni, watan August, huɗu ga sha- huɗu ga sha takwas ga watan August kenan.

Yadda nake jagorantar mutane shine nakan jagoranci mutane da cikin natsuwa ba tare da wani tashin ta hanƙali ba. Nakan jagoranci mutane yadda ya dace da yadda naga ana jagoranta, yadda aka dace.

To, lokacin da nake zuwa kasuwa, nakan zuwa kasuwa ne ranar Lahadi na kowane mako domin shine ranar kasuwa a garinmu. Mukan zuwa muyi siyayya a wannan kasuwa na kayan masarufi da sauransu.

Eh ƙwarai dagaske ina bin ka'idojin aiki domin duk abinda aka ce ka'ida ce aiki nakan yi kokari na bi. Bana kara guduwa wannan ka'ida domin hakan saba doka ne na aiki.

To gaskiya nidai, irin wasan da na fi so shi ne na fi son wasan ƙwallon ƙafa. A duk cikin wasanni wasan ƙwallon ƙafa shi ne yake matuƙar burge ni saboda yana bada nishaɗi sannan kuma akwai motsa jiki.

Eh ƙwarai da gaske, nakan iya ba da barkwanci domin ni ma ɗan wasan barkwanci ne. Nakan iya ba da barkwanci, a yi dariya, a yi raha saboda ni ma na koya ne a wurin masoya ta ƴar barkwanci.

To gaskiya ni dai irin naman da na fi so shine nafi son naman kaza. Domin naman kaza na da matuƙar ɗanɗano da kuma daɗin tsiya. Wannan dalili ya sa na ƙi son naman kaza saboda mun ja kaya.

Eh ƙwarai da gaske, ina kallon taurari da daddare domin kallon taurari da daddare yana matuƙar ba ni ƙawa sannan kuma yana sa ni nishaɗi da ba ni natsuwa yayinda nake wannan kallo.

Eh ƙwarai da gaske rubutuna na da kyau sosai da sosai. Domin rubutuna yana da matuƙar kyau wanda akan bani rubutu in yi a gaban allo saboda a kwafa saboda kyan rubutuna.

Eh, ƙwarai da gaske ina kunna kyandir a gida domin yana taimakawa, ƙwarai da gaske wajen ganin haske yayin da ake cikin duhu. Nakan kunna kyandir a gida domin hakan yana da matuƙar muhimmanci.